Ƙwarai dagaske ina sauraron rediyo. Ko aini kam nake sauraron rediyo, dan nakan dauki lokaci kusan koda yaushe cikin jin rediyo nake. Wannan maganan haka yake, rediyo ai abin sauraro ne, saboda idan ba rediyo nakan ji shi nakan, ah yana bani dama in ji me ke faruwa a gari, me ke faruwa a ƙasa, me ke faruwa a inda nake. Yau wa wannan indiya ana maganan akan bayanan rediyo ne, shiyasa wani lokaci, ah rediyo sannan kuma yana bani dama nakan yi nishaɗi. A ciki nake jin nishaɗi, nake jin labaran duniya, duka a nan nake ji. Ah wato rediyo yana da muhimmanci, shi yasa a rayuwata, ah ba zai yu in zauna in kai lokaci idan ban ji rediyo ba. Wannan maganan haka yake, saboda rediyo tana da tasiri a cikin rayuwata. Dole ko naji rediyo. Wannan maganan haka yake. Ƙwarai dagaske ina fatan na amsa wannan tambayan. Da fatan kun gane. Na gode. Eh mana.

Ito, nakan amsa kira ya danganci yanayin wannan. Kaman a rana wani lokaci nakan amsa kirar sau biyar, sau shida. Wani lokaci zai kai sau goma sha. Wani lokaci kuma bai wuce sau uku haka a rana. Amma tunda harkar ta kasuwanci ne kuma yawanci komai a WhatsApp ake yi, to wani zai kira ku ko zai ma magana ta WhatsApp kawai zai maka magana. To wannan duk, shi sa yanzu ba mutum bai yawan amsa kira kiraye kiraye. Amma dai ɗaya, biyu, uku wanda ba zai wuce wannan ba duk kana, kana amsa kira. Saboda waya ya zama, ya zama jigon rayuwa. Wadda dole yanzu sai da waya rayuwar gaba ɗaya ta. Yauwa kira na da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Wannan haka yake yauwa. Na, ina fatan na amsa wannan tambayar. Eh mana, eh mana.